Salad, eh ina, ina cin salad gaskiya. Saboda salad akwai daɗi, yana ƙara lafiya da wasu abubuwa. Gaskiya ina cin salad sosai. ꞉Ran kasuwa ma na kan zuwa, in je kasuwa, in kwaso salad din da yawa saboda in samu in dawo da shi. In na samu, in na dawo da shi saboda in samu in ci, dam abune da yake ƙara lafiya, yake ƙara saƙoshi a jiki, yake ƙara building ɗin jiki sosai gaskiya. Ina cin salad kuma salad irin ina yasawa a cikin abinci ne, babu ina cin shi ahaka bane. Zai yi wuya in har na ci shi haka sai dai zan samu in sa ko ƙuli ƙuli haka a ciki. Amma gaskiya salad cin shi nake kawai a haka, in sa shi nake a cikin abinci ko irin abincin ma taliya. Gaskiya ina yawan sa shi a cikin taliya don ni ma abocin cin taliya ne tokuma. Cin ganye ma yana da matuƙar amfani. Sai kuma ina yawan sa shi a cikin wake na. Wake shima dai abun da ke gina jiki ne, to salad ina, ina yawan sa shi a cikin wake na gaskiya. Ina yawan shiga cikin wake na shima. Sai kuma ina yawan sa salad a cikin shinkafa saboda shinkafa ta ma nan ne a kasan ake zuba salad. Nan ne asalin wajen da ake sawa gaskiya tu. Shima ina yawan sawa ana saboda in samu in ci, irin ba ƙaramin daɗi yake da shi salad a cikin shinkafa. Na gode.